Bikin zagayowan haihuwa na ina yin shi ne tare da yan uwa da abokan arziki. Ina shirya liyafa ne na musamman, mai zaman kanshi domin farin ciki. Mutane kuma suna taya ni murnar zagayowan haihuwa na. Wanda mukan sayi kek, muna sayan, nakan sa a yi mini kek da cikin abubuwa domin wannan ranan rana ne mai muhimmanci, rana mai muhimmanci kuma muna tara mutane da yawa saboda su zo su tayani murnan farin ciki. Kusan kowane shekara sai na haihuwa. In na samu lokaci kuma nakan je teku. Nan nike, nan nike yin murnar zagayowan haihuwa na kusan kowane shekara. Nakan je wurin tara mutane, a yi buki, a ci a sha, a yi hanikan, inna tashi kuma in sayi tsarabar nazan raba wa mutane.

Ina yin wanka da safe idan zan je wurin aiki. Idan na dawo wurin aiki kuma ina yin wanka. Da sahe misalin ƙarhe bakwai na sahe nakan yi wanka. Mafi akasarin lokutan da na fi son inyi wanka ke nan. Idan kuma ban samu ƙarhe bakwai nan ba, nakan yi kamar misalin ƙarhe takwas. Amman de na he yi ƙarhe bakwai saboda lokacin da nake zuwa wurin aiki ke nan. Lokacin da nake zuwa wurin aiki ke nan. Mafi akasarin mutane ma sun he da safe. Da daddare kuma wani lokaci in na dawo, idan dai na gaji ƙwarai, nakan ji jikina irin na galabaita ba zan iya yin wanka ba. To nakan, nakan ƙi inki yin wankan. Idan kuma na dawo da ƙarfi na, nakan daure in je in watsa ruwa.

Duk inda zan je, indai yana da mahimmanci wuri na toh da wuri nake zuwa. Bana ɓata lokaci ko kaɗan. Ban yarda da ɓata lokaci ba. Ban yarda da ɓata lokaci ba shiyasa duk lokacin da zan je wani wuri, so nakan mai da hankali in je shi da wuri. Saboda yana da mahimmanci amma ba kowa ya sani ba. Saboda rashin zuwa da wuri yana daga cikin saɓa doka. Musamman a wurin aikina. Indai aka ba ka lokaci ga lokacin da zaka zo toh dole wannan lokacin zaka zo. So saboda haka bana wasa da zuwa cikin wuri. Ban wasa da shi ko kaɗan. Ban wasa har dai wurin aiki. Ban cika ɗaga wa ba. Ban cika ba ko kaɗan ma.

Eh, ina yanke shawara wurin aikina kafin in yanke gaskiya, sai na yi tunani, sai na ga menene ya kamata in yi tukuna kafin in yanke shawara. Iya akasari abun da na riƙa yake nan ba wai kawai zan yanke shawara duk yadda na ga dama ba, haka na ke yi ba. Duk yadda na ga, ya dace haka.

Eh, launin tawada gaskiya na fi anfani da ruwan, na fi yin anfani da, ah, ruwan, ruwan ƙasa. Wai, bulun biro, ruwan blue. Shi na fi unfani da shi. Saboda ya fi daɗin rubutu kuma ya fi, ya yi hito da rubutu, ah, yanda ya kamata. Gwara-gwara yanda za ka gani, ko da ganinsa ne ka na iya karantawa. Amma ba kowa ke unfani da shi ba, ni dai na fi son unuwani da blue. Mm, na fi unfani da wannan me, me launin blue, saboda kokaya na yi son masu launin blue.

Eh, ina sanya agoga a hannu amma ba ko da yaushe ba gaskiya. Ba ko da yaushe ba irin ranar da ba na aiki a saboda lahadin ban ɗaura agogo ina gida. Amman ranakun aiki dai ina ɗaura agogo son ko don lokaci saboda indinga du ban lokaci. Ina ɗiban lokaci ina sanin abubuwan daya kamata in yi da wanda bai kamata in yi baduka ina yi, ina rubuta saboda yana da muhimmanci.

Daskiya ban son, ban son wurare masu hayaniya, bana so ko kaɗan saboda shiya sa ranar da bana aiki, nakan je ni sai inda na san babu mutane domin kawai in samu natsuwa. Ban son hayaniya saboda wani lokaci idan ana hayaniya kaina yakan yi dinga ciwo haka yana, yana damuna. So na fi son in, in zauna inda bai da hayaniya, ban son suratan mutane ya, ya hana ni karatu da sauraron abubuwan da zai amfane ni, abubuwan da ke da muhimmanci.

Nahi son ranar Asabar da rana. Na fi son ranar Asabar saboda ranar da ba na aiki ne, ranar, ranakun da ba na aiki, ranan da ba na aiki ne ina zaune ina hutawa. Misalin ƙarhe biyu zan je in kwanta, in, in huta, in yi abubuwan da duk ya kamata inyi, in tashi misalin ƙarhe huɗu in je yawo, in dawo na san ban da aiki sannan idan gari ya ƙara, wayewa ma ban da aiki. So ranar Asabar gaskiya yahi muhimmanci a wurina. Kuma misalin ƙarhe biyu shine lokacin da nake hita ina yawo, ina abubuwan daya kamata. Musamman, musamman, eh, irin shu'yoyin ƙarhe biyu dinnan. To lokacin da nake yawan fita kenan in je wuraren na san ya kamata in je, in je.

Maƙulli na a ko da yaushe yana tare da ni, duk inda zan je na cikin aljihuna. Bana barin maƙulli na wani wuri inda na san wani zai zo ya ɗauka. Shi yasa duk inda nake ina tare da maƙulli na, tare muke, ya wuce shi. In na je ofis ko ina nake yana tare da ni ko da wani lokaci saboda ba mu wasa da shi. In na bashi wani wuri wani zai ya ɗauka, maƙullin ya je ya buɗe min ɗaki, ya ɗauka min abinda duk yagadaman man ɗauka. Shi yasa cikin aljihu nake sashi yana tare da ni a ko da yaushe. Duk wani motsi ina jin motsin shi a duk wani yanayi ina jin motsin shi a aljihuna. In ban ji, in ban ji motsin shi a aljihu na ba daga nan zan fara neman shi na san baya tare da ni. Shi ne, amma gaskiya na fi ajiye shi a cikin aljihu na saboda aljihu yafi sirri.

Abunda nafiyi da sahe idan na farka, ina zuwa in yi wanka sai in yi sallah. Idan niyi sallah na gama, zan dan dade ina yin addu'a. In nayi addu'a sai in tashi, in je in yi, in je in ci abinci, in karya in sha shayi. In na sha shayi sai in sa kaya na, inyi shirin zuwa wurin aiki. Kusan kowane rana irin abun da nake kenan kowane rana. Ko da wani lokaci abubuwan dana dingayi kenan saboda ban son in yi abun da zai zo ya takura mini. So daga na, na tashi na nayi wanka, nayi sallah, na ci abinci sai dai in kama hanyain tafi ofis. Ban dawowa kuma kila sai misalin karhe shidda na yamma, sa lokacin da nake dawowa daga wurin aiki.

Eh, kowane rana sai na, na dawo sai na share, sai na yi shara kowane rana. Idan gari ya waye kafin in je aiki ina, ina shara. In sha share duk wani ƙura da nake gani yana dawu na cikin ɗaki zan share shi. Me zamanin da cewan babu wani datti da zai dame ni ko ya takura mini. Saboda in akwai ƙurama yana sani mura. Mafi akasari lokuta yana sani mura ƙwarai. So shi yasa ban son, ba na son in yi abin da zai, zai takora ni.

Eh, muna-- ina shuka, ina da, ina shuka irin mangwaro kanga da ayaba da abaraba da lemu. Ina shuka shi, ina da sai za ka, ina da ayaba cikin gida. Ina shuka shi. Ina shuka saboda ina son ɗayan itace. Kuma ɗayan itace yana da amfani a cikin gida sa nan wani lokaci in suka girmama, ka iya zuwa ka dinga shan inuwa a wurin. Daɗaɗen da aka shiya su, daɗaɗen da aka sa su ka ga wurin bai riga, bai zahi. Wurin ko dai shi yana da sanyi, so shiya sa suna da muhimmanci. Ina yawan shuki shuki saboda ina son inuwa. Ina son inuwa, in kan fita in sha iska.

Gaskiya na fi son tufafin auduga saboda tufafin auduga bai da zahi ko kaɗan, ko kaɗan bai da zahi ko da hana ƙasa su ba zai dinga sake maka zahi ba. Kuma gaskiya ya fi daɗewa, ya fi riƙa jiki. Sai sa in zan sayi kaya nikan tsaya in diba in gani. Sai na tabbatar da cewan auduga yafi yawa daga cikin kayan sannan in sayi. Saboda na fi sabawa da kayan auduga. Kam musamman nan ƙasan mu anfi kawo na kayan auduga mafi rikicin kaya, sai dai suna da tsada. Kuɗin su yana da yawa. Amma dai komin tsadan su dai audugan yafi, yafi, yafi daɗewa yafi daɗin sawa kuma. Yafi daɗin sawa. Ko da wani lokaci ina son sa kayan auduga.

Eh, shugaban aikinmu muna da kyakkyawan alaka da shi. Muna girmama juna, yana taimako kuma muna mashi aiki yanda ya kamata saboda mutumin kirki ne. Muna da kyakkyawan alaka da shi dangantaka mai ƙarfi. Kowa yana jin daɗin aikin da muke yi kusan kowane lokaci. Yana tare da ma'aikatan shi, du abinda suke so yana masu. Muna da kyakkyawan alaka da shi dangantaka mai ƙarfi.

Eh, abun da na fi saya a kasuwa, na fi sayen kayan abinci. Kusan kowane lokaci, ni kan je in saye kayan abinci saboda kusan kowane sati sai na je sayem kayan abinci. Duka abunda na san ban da shi, so zan je in saya, in saya in ajiye saboda zai min amfani. Mafi aƙasarin lokuta ranar Lahadi, na fi zuwa in saye kayan abinci.

Ah gaskiya ban tauna goro, ban tauna, ban tauna gaskiya saboda ni ba tsoho bane. Goron na tsohi ne, tsohi sin fi cin goro ko wani lokaci. Ni kuma ba tsoho bane ba ko wani lokaci ni ke cin goro ba, ba ko wani lokaci ba.

Eh, ina kunnawa ko wani lokaci. Ko wani lokaci saboda a ko wani lokaci ina kula da wayoyi na. Akwai abubuwan da ke sanar da ni, duk wani abun da zan yi ana sanar da ni ne a wayana. A app dinna kowani lokaci.

Aaa, ko wane rana in nazo wanke baki, a gaban miro nake, nake, a gaban madubi nake wanke bakina. Ina wanke bakina, ina kallo inda nake wankewa. So daga lokacin, daga lokacin nake sa ido akan, akan madubi.

Eh ina amfani da kwamfuta kowane lokaci. Koda wani lokaci da shine ke aiki. Kusan kowane rana sai na yi amfani da shi. Saboda aikin mu kashi tamanin, kashi tamanin cikin ɗarin aikin da muke yi a kwamfuta muke yin shi. Komai, komai a kwamfuta yake yi.

Ina ɗiba shi duk lokacin da wata ya ƙare ina ɗibawa in gani. Saboda lokacin nake, nake tsammanin zan, zan ga kuɗi, lokacin kuɗi zai shigo ciki. So ina yawan ɗiba a kusan kowane ƙarshen wata. Kowane ƙarshen wata nakan ɗiba in gani yadda, yadda abubuwan ke tafiya. Saboda kasan lokacin da wata ya ƙare lokacin ake biyan albashi. Kuma lokacin gaskiya mutane sun fi ɗiba abin gan su. Musamman ni gaskiya na fi ɗibawa ƙarshen wata. Ina ɗiba daftarin kuɗina kowane ƙarshen wata saboda in ga nawa ne ke ciki, nawa ya rage.

Gaskiya na fi son zaman ƙauye saboda rayuwar ƙauye akwai dadi kwarai. Rayuwar ƙauye yana da dadi, babu hayaniya, babu surutu kuma babu tsada. Rayuwar ƙauye akwai araha, akwai sauƙin rayuwa, ko kaɗan ba babu tsada. Lafia lau za ka gan kana abubuwan ka yanda ya kamata. Amma zaman birni gaskiya indai ba kana da kuɗi ba ka jin dadin zaman birni. Shine ƙawai.

Kuɗin lantarki ina biyan kusan dala, ina biyan kusan dala, dala ɗari da goma nake biya. Kusan kowane wata sai ina biyan dala ɗari da goma. Abin da nake biya ke nan saboda ina da abin guga, ina da gidan sanyi da nake ajiye abinci na, ina da abubuwa dai, da wanda suke jan wuta da yawa. Ina biyan kusan dala ɗari da, ɗari da goma.

Eh, yanda nake tafiya zuwa wurare inda zan je nisa to jirgi nake hawa. Idan kuma inda zan je ba nisa bane, eh mota nake hawa gaskiya. Amman dai tafiya da mota ya fi, ya fi yawa kusan ko ina zan je. In zan je yawo da inda zan je da mota nake tafiya kusan kowane lokaci saboda ban da juriyan tafiya.

Eh, ina iya dafa abinci saboda na yi makarantar bacci, ni ke ciyar da kaina. Ni ke dafa abinci inci kusan shekara shida nayi ina, ina dafa ma kaina abinci. To ina iya, ina iya dafa abinci da kaina kuma mai daɗi wanda in ka ci sai ka yi santi. Hmm, na iya dafa abinci sosai musamman eh shinkafa, na iya dafa shinkafa. Ko da wani lokaci in ka ce in dafa maka zan iya dafa maka yanda ya, yanda ya kamata kuma ba wani abu da aka taɓa, ba wani abu da za ka yi ƙorafi akai bayan ka ji daɗi. Eh.

Eh ina ya tsalle igiya ina iya wa. Ni kusan babu wasan da ban iya ba ai kowane wasa na iya. Babu wasan da bazan iya yi ba, babu shi. Saboda ina yaro nayi wannan wasannin da yawa. Mun yi irin wannan wasannin. Kusan ko wani lokaci sai mun yi shi, ko wani lokaci.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci sune hanƙuri da amana. Indai kana da hanƙuri kuma ka riƙe amana, to za ka samu kwastomomi sannan za ka samu ci gaba a kasuwancinka sosai, sosai da sosai za ka samu. Musamman ma hanƙuri, indai kana da hanƙuri da jama'a to za ka more a kowace wani lokaci kake tare da kwastomominka masu sayen abubuwan ka. To indai kana da hanƙuri, kana da amana, za su riƙe ka hannu bibbiyu wurin kasuwanci saboda wanga zamanin ga d a ake ciki. Shine abun da ya fi wahala a wurin 'yan kasuwa yanzu ga. Shine kawai yana da yawa wurin 'yan kasuwa.

Eh, ina amfani da babban jaka saboda nake sa kwamfuta da kayayyaki da shi nake amfani da shi. Kuma ba bai da girma ƙarami ne, wannan zan iya ɗaukan shi in yawo da shi. Inda ya kamata ina iya zuwa da shi. Amman jaka ai, ba kowane lokaci nake zuwa wurin aiki da shi ba. Wani lokaci ina barin shi a ofis ne, ina barin shi wurin aiki. Amma indai na fi amfani da ƙaramin jaka, ruwan ƙasa shine wanda na.

Lokacin hutu, abubuwan da na fi wani lokaci ina tafiya ne. Nikan yi tafiya, in je hutu kasan da nake so ko kuma in je inda nake da ra'ayin zuwa ko kuma in je ziyara wurin dangi na. Na, a man dai na fi zuwa wurin dangi na. A lokacin da kan je in huta, in yi ziyara wurin jama'a, muga dangi, mu gaisa, muyi zumunta, muyi fara'a, mu haɗu da abin da ya kamata, mu haɗu da abin da ya kamata. Ina, nakan ji farin ciki ina tare da su ko da wane lokaci. Shi ya sa lokacin da nake zuwa hutun shekara ta uku, nakan je Irwan a waje.

Eh, yanda nake kiyaye kalman sirri, um, ina, ina ajiye magana a cikin zuciya na ne, ban, ban gaya ma kowa, ban gaya ma kowa ko kaɗan. Ina kiyayewa kuma ina kula, duk inda na ajiye abu indai na sirri ne to na ajiye, nakan ajiye shi inda yake da mahimmanci, inda ba kowa zai iya ganin shi ba.

Eh, unguwar mu muna cikin estate ne inda gidaje ke ɓatattu, wan da ba ka jin hayaniyan mutane da sauransu. Kowa na abun da ya dame shi, ba ruwan kowa da kowa. Kowa rayuwar shi yake yi daban, babu ruwan wani da wani. So shi ne mafi akasarin abun da muka fi yi kenan. Don gaskiya ban damu da, ban damu da rayuwar mutane ba. Amman dai unguwar mu ba mu da hayaniya ko kaɗan. Babu hayaniya, unguwar akwai daɗi kuma yana da daɗi ƙwarai da gaske. Duk wanda yaje wurin nan sai ya yaba.

No bana, ban, a'a bana, ban cije farcena gaskiya bana yi saboda ganin ni ke kamun ya sa an ma doka. Ban ci ki yin haka ba kuma ba kowane lokaci ba saboda kamun ba dai kyau in ka, in ka taɓa wani abu mai datti to yana iya, iya baka matsala kai ba ka sani ba.

Eh yanda nika sassanta rikici a wurin aiki shine in ana rikici nakan kira mutum biyun daban daban kowa in ji ƙorafin shi. So idan na ji ƙorafin wannan ya gama min daga harko ya gaya mini abin da ya faru haka rashin so zan kira kuma wannan na biyu shi ma in tambaye shi daga harko ya gaya mini menene ya faru. Kowa zai gaya mini gaskiyar abin da ya faru. So idan ya gama mini bayani sannan ni kuma zan yi nazari in tunani to ina gaskiyar magana yake in akwai inga in da gaskiyar magana yake to zan gaya wa mai shi in ce to kai baka da gaskiya ko kuma kai kana da gaskiya sai in dai dai su.

Ehh, app da na fi amfani da shi biyu ce akwatin imel ba. Imel shine nake amfani da shi saboda a kowane lokaci, gaskiya, shine ke ba da ma, shine ke ba muhimmanci sosai, ina ba shi muhimmanci kwarai.

Eh, ruwan da ni ke sha a kullum ina shan ruwa zai kai lita, ina shan ruwa zai kai lita uku a kowane rana ko lita biyu kowane rana. Saboda an ce shan ruwa yana da mahimmanci a jiki. Bisa a koɗawane lokaci ni ke ganin shi da mahimmanci.

Eh ina son ɗakina ya kasance da haske a ko wane lokaci gaskiya. Ni kan son ɗakina yana haske. Sai dai daddare ne na fi so, na fi son in kwanta cikin duhu. Dan ban iya baci sai cikin haske da daddare. Amma dai in dai da ranane gaskiya na fi son haske.

Eh, a karshen mako gaskiya ina so in ziyarci wani abokina wanda zai dawo daga ƙasan turai. Ina so in kai mashi ziyara saboda mun daɗe ba mu haɗu da shi ba. Munyi kusan shekara goma da ba mu haɗu da shi ba. Eh, ina so in haɗu da shi saboda abokina ne kwarai.

Eh, wani lokaci nikan yi tafiya wurin kasuwanci. Ina tafiya wurin kasuwanci, amma ba ko dawani lokaci ba gaskiya. Amma ina son tafiya wurin kasuwanci na saboda, saboda yana da muhimmanci. Ina tafiye-tafiye wurin kasuwa, kasuwanci. Akan tura ni in je inyi wani abu.

Eh, ina tuƙin mota sosai ma. Ina yawan tuƙin mota. Ina iya tuƙi kuma ina yi a kodawane lokaci. Ina marmarin tuƙin kuma. Ko wane lokaci ina yi. Ko da safe, ko da rana, ko da dare, ko wata irin mota, ni ka bani, ina tuƙa maka ita. Zuwa duk inda kake so, zan tuƙa maka ita.

Eh, mafi akasari munfi haduwa da abokan cinikin mu a yanar gizo. Kusan kashi tamanin kwastomomin mu duka a yanar gizo muke haduwa da su. Duk abin da suke so a yanar gizo muke yi musu, komi da komi. Ba mu da, ba mu da matsala da su.

Eh gaskiya bamu amfani da ruwan rijiya, munfi amfani da ruwan pompo saboda inda muke babu rijiya. Pompo muke amfani da shi amma a ƙauye muna da ruwa, muna amfani da ruwan rijiya. Mm, a ƙauye a mandai nan inda muke, eh gaskiya ba mu amfani da ruwan rijiya.

Eh, wasan da na fi a waje gaskiya na fi yin wasan ƙwallon ƙafa. Shine wasan da na fi so kuma shine fi gaskiya a koda wani lokaci. Shine fi saboda ina son irin wannan wasan nan. Ina son wannan wasan nan sosai.

Eh, ina, ina buɗe taga idan, zan kwanta saboda iska ya dinga shigowa. Ban barin ɗaki haka na kulle in iska bai shigowa ko ta ko ina bai da kyau. So nakan in buɗe shiko kaɗan ne iska ya dinga shigowa. Nafiya aka sare abun da nafiyya yake nan. Amma ban kulle shaa haka wayen kulle ban jin iska.

Eh, muna hutu misalin ƙarhe biyu hakan ga sai mu koma ƙarhe uku mu cigaba da aiki lokacin da na ce hutawa ke nan. Amma ba ko da wani lokaci ba, wani lokaci in aiki ya yi yawa mukan fi ƙarhe biyu amma dai mafi akasari ƙarhe biyu ne lokacin hutun ƙarhe biyu shine lokacin da muke hutawa.

Eh, kusan ko da wane lokaci in dare yayi nakan tsarkake gidan mu saboda tsaro. Ko da wani, ko wane lokaci in dai dare yayi nakan tsarƙake gidan mu sau ɗaya. Ko wani rana sau ɗaya. Shine mafi akasarin lokutan da muna free, sau ɗaya nake yi.

A na fi son zama saman kujera ne. Tabarma in dai ba kwanta zan yi ba gaskiya ban iya kwanta wa tabarma. In dai zama zan yi in hira, jikina zai rinƙa min ciwo, duk shiyasa na fi amfani da kujera. Kujera ta fi daɗin zama.

Eh ina yanke farce kowane wata ina yanke wa, kowane wata ina yin yanke farce. Banbanin kai na ya ƙulle ko da yaushe. Ina yanke farce kowane wata ina da, ina da number mai yankan farce. To daga lokaci daga wata ya ƙare nakan kira shi in ce yazo ya yanke mini farce kowane wata. Shi yasa idan na kira shi da gudu yake zuwa ya zo ya min.

Eh, ina ɗiba lambar QR, QR a wayana. Wani lokaci ba ma bata lokaci kamara kawai ban shiga in ji abin da ya kamata. Hmm, kamar dai na iya ɗiba, na iya ɗiba ƙwarai ƙwarai ma.

A ba mayi gaske, har gas muke amfani da shi. Ban cika yin amfani da wannan ba ko, ko, ko kadan. Ban cika yin amfani da shi ba. Eh, duk wani lokaci in ba a rassa ba, mutum zai iya amfani amma dai ni ban, ban taɓa yin amfani da shi ba. Ban taɓa yi ba. Da dama dama kyawye dai kill basu rasa yi.

Eh, ina da, ina da raba da nike, nike yanar gizo kwarai ma. Saboda watanni ina aiki binciken yanar gizo. Ina zuwa gida ne. Inna je gida in samu in nutsuwa, in samu in je inda be da hayaniya, du abunda nike ganin ya kamata. Amman kusan eh, ko da yaushe ina kan yanar gizo a kowane lokaci. Duk lokacin da ka neme ni zaka sameni ina yanar gizo saboda ina amfani da WiFi ne a ko da yaushe ina saman yanar gizo. Ina, ina bincike kuma ina kallon bidiyoyi a TikTok da sauran su Kusan ko wane lokaci haka nike abubuwa na, ko wane lokaci. Ya danganta daga lokacin da bana aiki. Shi ne kawai.

Eh ina iya tafiyan ƙasa na kamar kimanin kilomita biyar hakan ga ina iya takawa da ƙafa. Ina yi takawa kilomita biyar ko zuwa bakwai haka nga. Saboda na saba da tafiyan ƙasa. Makaranta ƙasan nake takawa har in je makaranta in dawo da ƙafa na. Ba tare na hau mota ko na hau keke ko ina wani bu. Na riga na saba da tahiya, ni banda matsala da tahiya. Ko wani lokaci ina yin tafiya, me nisa ina tasowa aiki ma wani lokaci saboda kar in hau, eh mota in zo yin jimma, eh traffic to takawa nake da ƙafa na. Takawa nake da ƙafa na yake ne duk inda zan je. Saboda wani lokaci ma hawan motan ma dai kamar mu da ke babban gari haka, wani lokaci hawan motan ma bata lokaci ne. Gwammaka, gwammaka taka da ƙafan ka yafi kayi sauri.

Eh, wurin, wurin aikinmu yana da, yana da nisa da gidanmu. Yana da nisa da wurin aikinmu, wurin gidanmu hakanga. Saboda wurin aikinmu babban wuri ne. Wuri ne inda mutane ke zuwa da yawa, da mashina, da motoci, da yara da ƙanana. Saboda wuri ne wanda ake zuwa ana neman ilimi. So a koda yaushe inkazo wurin ka sami mutane wurin da yawa suna, suna zuwa. Babban wuri ne ha, babban wuri ne ya ƙasaita. Eh.

Kana, ai na fi son in zauna gaskiya. Na fi son na zauna, saboda wani lokaci, tsayuwan bai da daɗi. Sai dai in na zauna ne irin na gaji na gajin nan sai in tashi in dan zagaya in zagaya. Saboda ƙawa wuna sun miƙe amma na fi son, in zauna wuri guda. Nakan zauna kaman awa huɗu awa biyar hakan ga ina zaune ban je ko ina ba. Ina zaune kawai ina, ina kallo ko ina aiki hakan ga a ofis hakan ga da sauransu. Saboda wani lokaci, tsayu wan in ka tsaya bai da daɗi. So ina son zama, ina son zama wuri guda in zauna. In dinga kallo ko in dinga tattaɓa waya na. Kuma mu zauna muna magana da abokaina da ƴan uwa da sauransu haka. Ina yawan yin shi, Kusan ma ko wani lokaci ma muna.

Eh kullum, kullum ina san ya safa gaskiya. Ko wane rana sai na sa safa saboda ko wane lokaci muna da sanyi nan. A kowane lokaci muna da sanyi. In ka ga na cire safa, zan yi wanka ne kokuma zan yi sallah hakan ga. To shi ke sa ina cire safa na. Amma dai a kodawani lokaci ina tare, ina san ya safa. Ko dawani lokaci saboda ban san ƙafana ƙura shi, ƙafana ko datti haka. Bana so shi yasa nake afani da safa ko da wani lokaci. Musamman lokacin hunturu, lokacin da ake yin sanyi nan. Lokacin da ake sanyi, lokacin da nafi sa safa ke nan. Amma ko da wani lokaci ina sawa saboda worin aiki mu ba'a sa takalman da ba, ba za su rufe ma ƙafa ba To kuma in za ka sa takalman da ba za su rufe ma ƙafa yina da kyau ka sa takalma wanda ka san da cewan, eh, za ka sa safa saboda kai ya ciyi ma ƙafa, ƙafan yazo yana damun ka da ciyo.

Eh, ina son yin tunatarwa a kowane lokaci ina sanyawa. Duk wani abu da nake da shi indai yana da muhimmanci wuri na ina son yin tunatarwa saboda daga lokacin yayi za a tunatar da ni ko da na manta ina wani hira ko ina wani aiki hakan ga. To daga na ga ƙaran zai zo min da sunan aikin da zan yi ko wani abin ga. To sai in zo in yi aikin saboda ya tunatar da ni. Wani lokacin kuma kafin ma ya ƙara ma already ina daga nasan nasa shi. Daga na ga lokacin yayi zan ce to bari yanzu wayana zai ƙara zai tunatar da ni. Ina tunatarwa gaskiya wayana yana da yana saita abin da ke tunatar da ni a kowane lokaci saboda kar in manta. Ko da wani lokaci ko da safe ko da rana ko dare ko da dare ma in zan yi bacci ina sanya shi saboda in lokacin yayi ya tada ni bacci.

Gaskiya ban cika sanya hula ba. In ka ga na sanya hula, sai na yi ɗinki na ɗinka manyan, manyan kaya. To a lokacin nan nake sa hula saboda, eh, manyan kaya sun yi fyaɗe da hula. Amma ban ba haka ba, ba kowane lokaci na fi sa hula ba gaskiya. Saboda in na sashi kaina yana damuwa da ƙaiƙayi wani lokaci. Saboda ban saba da sa hullan ba gaba ɗaya. Na fi gane, na fi gane in, in sa kayana ba, tare da na sa hula ba. Don ban damu da sa hula ba. Ban damu da sayan hula ba ko kaɗan. Saboda da yawa in na sa hulan kaina ƙaiƙayi yake. In dinga sosa kaina. Wani lokaci kuma kaina ya dinga zufa. Kura na, eh, ruwa na fitowa cikin kaina saboda ban saba ba. Amman dai ya kamata in koya.

Wayan da nake amfani da shi yanzun ga wayan irin Samsung ne. Samsung A06 shi nake amfani da shi a yanzun ga amma ina son da yadan Allah zan canza waya zan sayi wata saboda in dai, in dinga yin aiki yadda ya kamata, in dinga yin aiki yadda ya kamata. Ko wani lokaci ina son in yi aiki ba zai dinga ɓata min lokaci ba. In ina riƙe da waya mai kyau. Amma dai Samsung waya ne mai kyau suna, tana da inganci gaskiya kuma wayan yana cin, bai cin caji ko kaɗan. In nayi cajin shi tun da safe yana kai ni har dare ban yi caji ba. Kaga yana da muhimmanci ƙwarai shi ya sa nake son wayan saboda riƙon caji sannan kuma netwok in shi ma, netwok in shi yana da kyau. Netwok in shi shi ma yana da kyau gaskiya.

Ina share ɗakina sau ɗaya. A kowane rana so ɗaya nake share ɗakina saboda ban son ƙura. In ɗau-- na tashi in gari ya waye, na yi sallah, zan yi share, zan share ɗakina gaba ɗaya. Idan na share shi, na share cikin gida sai in je in wanka, in ci abinci sai in je wurin aiki. Amma so ɗaya nake sharewa a kowane rana saboda tsafta. Ban son zama in da bi da tsafta ko kaɗan. Wani lokacin ɗaki yana da, yana da datti. In ƙura, in ƙura in ban share shi ba, in ƙura yana damuna sai mura ya kama ni. So ina son share ɗakina a kowa wani lokaci shiyasa ban wasa da share ɗaki ko kaɗan. Bana wasa da shi saboda wani lokacin ma in baka share ɗakin ba, kokai ba za ka ji daɗin bacci ba. Ba ka jin daɗin bacci ko kaɗan, ko kaɗan.

Eh, irin yanayin da na fi so gaskiya, na fi son yanayi na sanyi. Lokacin da ake sanyin yanayin yana, ina jin daɗin shi. Jiki na na son yanayin sanyi saboda ina son indin gasa kaya masu kauri wayanda, wayanda zandin gajin nauyi irin ko da ana sanyi ba zai shiga jikina ba. Amman dai yanayin sanyi ina son shi saboda ina jin daɗi lokacin yanayin sanyi. Kuma lokacin yanayin sanyi gaskiya ba a cika yin rashin lafiya ba. Shi ya sa na fi son lokacin sanyi. Ban cika rashin lafiya lokacin sanyi ba amma lokacin zafi ina yin rashin lafiya. Amma ina son yanayi na sanyi ƙwarai ƙwarai saboda yana sani, yana ƙara mini lafiya, yana sani farin jiki kuma irin wannan yanayin ko da wane lokaci.

Gaskiya ban iya wa saboda ban saba yi ba gaskiya, ban saba ba, ban saba ba ko kaɗan. Sai dai in zan koya amma dai ban saba irin wannan ba. Ko wani lokaci in naga ma wani nayin shi ma abin yana bani mamaki saboda ban san yadda ake yi ba.

Eh kalan abincin da na fi so wanda ke sani inji daɗi shine abincin, eh, dafa duka na shinkafa da wake da kifi da mai a, a dafa shi gaba ɗaya. Yana sani farin ciki idan wannan abincin saboda ina jin daɗin shi, ina ci ina santi ina jin daɗin idan wannan abincin. Saboda kowane lokaci ina ga abincin nan sai inda ga haɗin miyo. Ko wane wuri naga an dafa shi ina, sai na haɗin miyo saboda kalan abincin da nake so ne, nake ra'ayi akwai ɗan lokaci inda gaci. Ba amma dai ba kullum nake samun shi ba amma gaskiya ina son, ina son shinkafa dafa duka. Shinkafa da wake da mai da kifi, a kama shi da zafin shi. To ina son shi.

Eh, ina ina yin rubutu da sauri. Indai kaman in ina sauri in yi abu, to wurin rubutu zan yi sauri saboda in yi sauri in gama. Kuma rubutuna gaskiya dama da sauri nike rubutu, ban iya rubutu a hankali ba. Ina rubutu ne da sauri-sauri saboda haka yanayin hannuna ni bahago ne. Duk lokacin da zan yi rubutu ban yin shi a hankali, da sauri nike yin shi, Da sauri haka yana yin rubutuna yake. Ko wane lokaci haka yanayin rubutuna yake. Amma kuma in ina da wani uzuri to na fi yin sauri. Saurin ya fi yawa. Amma ina, ina da sauri wurin rubutu gaskiya. Ina da sauri wurin rubutu ƙwarai musamman wurin jarabawa indai na san ansa. Nan da nan zan dinga yin rubutu a kai. Amma dama haka yanayin rubutuna yake.

Gaskiya ina zuwa aiki lokaci dai dai, wani lokacin ma ina zuwa kafin lokaci yayi saboda nakan tashi da wuri sai in taso in futo wurin aiki kamar awa ɗaya kafin in fara aiki lokacin da ne takowa. To, duk yanda zan ɓata lokaci, dul yanda zan ɓata lokaci na sam ko da zan iso lokaci bai yi ba. So wani lokacin ma in na zo ko na zo wurin aiki ma wani lokacin ma mutane basu, wasu ba su zo ba saboda ina zuwa da sauri. Nakan zo wurin aiki cikin lokaci, ban ci kayin late ba gaskiya, ban ci kayi ba ko kadan. Wani lokacin kuma ina bana kusa da gida gaskiya, ban kusa da gida amma wani lokaci nakan riga abokan aikina wayanda ke kusa da wurin aikin ma wayanda suka, wayanda na fi su nisa. Wani lokacin ma zan iso ba su iso ba, gaba ɗaya ma ba su iso ba.

Hannun da na fi anfani da ita hagu ce saboda ni ba hago ne, na fi yin in anhani da hagu. Ko wane lokaci na fi anhani da hagu. Gaba ɗaya gidan mu ma dukkan mu hagu muke anfani dashi gaba ɗayan mu. Ko wa ba hago ne. Kusan ko wani lokaci da hagu muke aiki, da hagu nike, nike rubutu, da hagu nike, nike buga ƙwallo, ƙwallon ƙafa, nike buga, eh, snooker da duka, duk abubuwan nake da hagu. Abinci kawai nike ci dama. Abinci ne kawai wurin cin abinci ina sa dama. Amma in dai wurin, wurin rubutu ne to hagu ne nike anhani da shi. Ko wurin buga ƙwallo ko ina saboda ni dai ba hago ne.

Eh, abin da yasa ni ke kammala aiki cikin lokaci shi saboda a kowane rana kafin in zo ko kuma in zan yi aiki, ina in zan yi abubuwan da zan yi. Nikan tsaya in fahimce shi ne, in na fahimce shi to bai wahala ni ko kaɗan. Bai wahala ni haka sanin ga yin shi sai haka aiki na zo min da sauri.

Babban nasarar da muka samu shine, ah, a duk lokacin da kostomomi su ka zo suna yaba da aikin da muke musu, suna farin ciki da yanda muke faranta musu rai. Muna, muna musu aiki yanda, yanda su ke so. So shi ne babban, yana daga cikin nasarorin da muka samu. Sannan bayan shi kuma mun samu karɓuwa wurin jama'a da dama. Kamfanin mu yaje nisa inda bamu taɓa tsammani ba.

Dangantaka, dangantakan mu da abokan aiki muna da dangantaka mai, mai mahimmanci saboda kowa na ganin girman wani. Kowa yana ganin girman wani. Suna ganin girman mu, muna ganin girman su. Saboda a kowane lokaci muna zama mace abinci, tare muyi wasa da dariya. Ana taimakon juna in wani baida lafiya akan je a gaida shi. So duk dai yana daga cikin abubuwan da muke, muke muka shaƙu da abokan aiki na. Muna farin ciki da junan mu ƙwarai ƙwarai.

Agaskiya ice cream da na fi so na fi son, eh, vanilla. Na fi son na vanilla na madara. Na hi jin daɗin shi ƙwarai da gaske saboda, eh, yana da daɗi, yana da zaƙi. In ina shan shi musamman ma ina tare da yarinyana, tana son shi ƙwarai ƙwarai. Shi sa ko wani lokaci ma ina tare da ita ina shan shi. Ko da wani lokaci. Musamman, eh, ranar Asabar ko Lahadi hakan ga. Lokutan da suka fi, muka fi zuwa shan ice cream kenan.

A izinin hutu ko wane shekara akwai lokacin da nake zuwa hutun shekara, ba ni kaɗai ba duka ma'aikata mu kowa muna zuwa hutun shekara. Kowa wasu su kan zaɓi watan da suke son su je, wasu kuma sai kowa ya dawo sannan su ke zuwa. Amma dai gaskiya ni na fi zuwa lokacin wa-watan ƙarshe na Disamba lokacin da nake zuwa, lokacin da na fi zuwa hutu kenan.

Madubin da muke da shi, ko wane ɗaki akwai madubi, wurin, wurin kwalliya da bathroom, wurin makewayi hakan ga kowa. Akwai madubi in mutum ya je wanke baki ko kuma mutum ya je, ya je, eh, yin kwalliya, ya gama wanka yana son ya ga jikin shi, ya ga inda ke da wani matsala ko inda zai gyara ko kuma in, in zai shafa mai ya dinga diba inda yake shafawa. Amma mafi akasari gaskiya ni ban cika, ban cika zuwa kallon madubi ba saboda in naga, in ina kallon madubi sai naga wani abu wanda zanyi wanda zai yi abin gaba. Shiyasa gaskiya ban cika duba madubi ba ko da wani lokaci muke kallon madubi ba. Muna da madubi kusan guda biyar kenan saboda muna da ɗakuna guda biyar.

Yanda nake koyon fasaha sabo, ah nakan nemi ilimi a kan shi ne, nakan yi bincike sosai. In nemi wanda yake da masaniya a kan shi, in dage mashi, in nace mashi ya koya mini, ya koya min. Sannan idan na dawo wurin aiki, nakan samu lokaci in natsu, in tsaya ina, ina kara neman ilimi a kan duk wani sabon fasaha na gani ya zo wanda nake neman ilimi nake so. Kuma nakan samu sauƙin yin wannan abubuwan saboda hanyoyi ne wanda zan iya mutum zai iya fahimtan ko me. Indai kana kwantar da hankalin ka duk lokacin da wani sabon abu ya zo, ka natsu in ka dawo gida da dare ka tashi, ka kara yin bincike sannan ka nemi masana su baka fasaha yanda zaka, zaka fuskance shi da kyau da kyau.

Eh, kiɗan da na fi so gaskiya na fi jin daɗin kiɗan, eh, na fi jin daɗin kiɗan waƙar soyayya na soyayya haka. Ina jin waƙa-- kiɗan soyayya ina jin farin ciki ƙwarai. Yana burge ni. So ina yawan sauraron kiɗa na soyayya. Gaskiya shi na fi saurare Kusan kowane lokaci ma shi nake saurare Musamman ma, musamman ma ina tari yarinyana saboda ita ma tana son kiɗan soyayya. Tana son shi ƙwarai ƙwarai. Ina yawan sauraron irin wannan kiɗe-kiɗen. Saboda kiɗan soyayya yana sa ka kwantar da hankalin ka. In kana cikin damuwa ne ma yana iya kwantar makara hankali. Za ka samu natsuwa ƙwarai da gaske. Sannan wani lokaci in kana cikin ɓacin rai in kana sauraron shi, hankalin ka zai kwanta. Ka tuna da wani abu wanda zai kwantar ma da hankali.

Idanuwa na suna da launin fari da baƙi. Zagayen fari sannan akwai baƙi tsakiya, irin wannan launin ke gare ni. Wani lokaci kuma idanu na su kan yi ja amma dai launin fari da baƙi ne. In na gaj kanga idona sukayin ja. In ka gani zaka, haza ko nayi wani shaye-shaye ne. So mafi akasari haka launin idanuwa na suke. Ko da wani lokaci kuma. Amma dai baƙi da horon nan su ne.

Lokacin da babu wutar lantarki, abubuwan da na fi, ah, na fi riƙe wayana. Na fi mai da hankali ga wayana gaskiya saboda in babu wuta ban iya kallon TV, ban iya kallon kome, ban ganin ko'ina, to wayana shine nake amfanin da shi. Shi ke ɗebi mini kewan wannan lokacin gaba ɗaya har lokacin da za a kawo wuta. Mafi aka sari lokutan da na fi samu ke nan. Mandai gaskiya na fi, na fi riƙe unwan da wayana. Indai ba, indai ba ina tuƙi, indai ba ina wani wuri ba. Mandai koɗi yaushe ina tare da wayana musamman in an ɗauke wuta. An ɗauke wuta koɗa wani lokaci ina tare da shi.

Eh kaing, kayan kwala ma da na fiso na fii ci, eh na ficci wanda na piso. Na fison soyawa. Na fi san kuma, kifi wani okaci ina son kifi. Kifi ina cin suya ruwa ina cin kifi, mafi akasari. Akwai lokutan da nike dan jin marmarin, na fi son in cin irin ƙananan kifin nan.

Eh, motsa jiki gaskiya ba kullum nike yi ba. Ba kullum na keyi ba. Mafi akasari, eh, ina motsa jini asabar da Lahadi lokacin da ba na ranakun da ba mu zuwa aiki kenan, Ranakun da ba mu zuwa aiki kenan muna gida. Toh, inna gama abunda na ke yi da yamma, zan yi, zan shirya in je buga kwallo. Eh, inna je buga kwallo na dawo, sannan nakan je wani lokaci kuma ina zuwa motsa jiki wanda ake ɗaga ƙara ƙarfe. Zan je in ɗaga ƙarihe. Wani lokaci kuma nakan je, nakan je gudu. Eh, amma gaskiya na fi zuwa Asabar da Lahadi ina yawan motsa jiki ƙwarai. Ina zuwa, ina gudu, ina nakan je in ɗaga ƙarfe sannan kuma wani lokaci kuma mu kan je mu buga, ƙwallon, ƙwallon kwando saboda itama ƙwallon kwandon duka abokaina irin ƙwallon da su ka fiso ke nan. So mu kan je mu buga shi. Sai wani lokaci kuma mu kan je, eh, mu buga snuka. Mu kan je mu buga sunuka. Mun je mun buga sunuka da abokaina, sannan kuma wani lokaci mu kan je in da, mu kan je in da za mu je buga wasan golf koh kuma mu je mu yi wasan doki saboda wani lokaci ina son wasan doki amma ina jin tsoro. Ban cika sake jiki na ga wasan doki ba saboda tsoro na ke yi ƙar doki ji min.

Ina cin, ina cin abinci mai yaji ƙwarai da gaske. Kusan duk abincin da aka kawo mini in babu yaji ma bana jin daɗin shi ƙwarai saboda inda na taso muna cin yaji sosai. Mun taso cikin Yarbawa ne, an haiheni a cikin Legas. Mun taso cikin Yarbawa muna suna son yaji ni ma ina cin yaji ƙwarai. Musamman in za a dafa mini indomi to duk yajin da aka sa, ban jin zahin yajin nan ko kaɗan ba na ji ban jin zahin shi. Kuma ina, ina jin daɗin cin irin wannan yajin.

Sabulun da na yi unhani da shi, sabulun Dove ne. Shi ne ke unhani da shi. Sabulun shi da, da man shi na ruwa. Shi yake unhani da shi ko wane lokaci. Na daɗe na unhani da shi, na yi shekara da shekaru. Shi ne sabulun da na hi so saboda in na yi wanka nakan ji gaba ɗaya jikina ya, ya, ya hita banda matsalan komi. To shi yasa ni ke son, ina son wannan sabulun. I na jin daɗin wanka da shi. Kusan ko wanne lokaci nakan yi unfani da shi. Na amfani da shi saboda yana da, yana da daɗi, yana da ƙamshi. Sannan kuma in kana wanka da shi in za ka yi bacci zai sa ka yi bacci mai kyau. Yana kashe ƙuraje sannan kuma yana maganin ƙaiƙayi. In jikinka yana yin ƙaiƙayin nan in dai kana yawan wanka da shi to jikinka zai daina yin ƙaiƙayi. Mafi akasarin lokuta ina uwan da shi kuma ina jin daɗin shi.

A'a ni babu wanda ke ƙaƙafa mini baya, sai dai wani lokaci in yariyana nan nan, tana ita ke min, ita ke min duka wannan abubuwan wani lokaci. Amma ba ko da yaushe ba gaskiya, ba ko da wani lokaci ba. Wani lokacin ma, eh sai dai in yi da kaina, babu wanda nake sa.

Eh, ina karatu kafin in kwana. Ina karatu ƙwarai saboda ina son yin karatu, ina sha'awan karatu. Ina tafiya a ɗaki duk lokacin da zan kwanta, wani lokaci ina yawan kalon, ina yawan karanta. Ko kaɗan ne zan karanta kafin in kwanta. Na riga na saba kowane lokaci nakan samu un wari kaman awa ɗaya domin kawai in yi barci. Ina yawan irin wannan ƙwarai.

Eh, ina amfani da lema duk lokacin da ake ruwa. Da shi nake zuwa wurin aikina. Ko wane lokaci da shi nake zuwa wurin aiki. Saboda inda nake, inda nake ana yawan yin ruwa. To kuma in ruwa ya faɗo wani lokaci bai tsaya ba, sai dai in ɗauki lema na in je in shiga mota in wuce ko kuma in ina gida ne duk lokacin da ake ruwa zan sai in ɗauki lema na in kama in ya wuce. Kusan ma kowane lokaci ina amfani da lema duk lokacin da ake ruwa. Ina da leman da zan yi amfani da shi. Ko wane lokaci saboda ban son ruwa ya bugeni. In ruwa ya bugeni wani lokaci mura ke kamani, mura ke kamani. Ko na yi wanka da ruwan sanyi, kokuma in bari ruwa ya bugeni to mura zai kamani. Ni kuma ban son mura yana kamani.

Yandaa nake magance koke-koke wani lokaci, eh nakan tsaya inji koke-koken mutane. Inaji koke-koken su sannan in tsaya in yi tunanin ina ne ke buƙatan gyara. Saboda inda ke buƙatan gyara sai mu nemi yanda zamu gyara. In kira abokan aikina mu tattauna da su, muyi shawaraya ya kamata muyi domin magance koke-koken mutane. Sai muyi magana da mutane, mu kirar mu dinga bin su guda guda. Muna jin matsalolinsu sannan mu nemo musu mafita yanda za'a yi wannan matsalar ya bari. Mafi akasari haka muke ko da wani lokaci. Saboda koke-koken mutane eh yana cikin abun da ke karya kasuwanci gaskiya. Bamu fatan koke-koken mutane ya dinga yawa.

Eh, malamin da na fi so shi ne malamin da ya koya mini a ina ƙaramin makaranta. Yana cikin malamin da nake girmamawa har gobe saboda shi ne malamin da halittafai yana saye min. Yana saye min littafai in yi rubutu saboda yana so nan. Malamin ne, mutumin kirki ne. Ina son shi ƙwarai ƙwarai. Ina ganin girman shi. Kusan kowane lokaci in na dawo in ina tare da shi, nakan zo in gai da shi muyi duk, eh, suratan da ya kamata. Mutum yana da ɗa ya dinga kawo mini hiran ɗa da sauransu. Kuma ina ganin girman shi ƙwarai saboda yana da mutunci, yana da daraja a idona. Kusan kowane lokaci in muna tare da shi nakan ji farin ciki saboda ya taimaka mini a rayuwa.

Yadda muke magance matsaloli a wurin aiki, mu kan zauna ne da juna muyi shawarwari. Ya kamata a yi, ya kamata a yi, ya kamata a taimaka majun wurin aiki. Abubuwan namu cike ne, mafi akasari mutanenmu mafi akasarin mutanenmu kowa yakan so ya ji, "Ya matsaloli ke faruwa?" Idan muka tsaya muka ji matsalolin mutane sai mu ji, "To, yaya wani mataki za mu ɗauka?"

Ina iya rera waƙa mana. Ina iya rera waƙa saboda, eh, ina sauraron waƙoƙi, musamman waƙoƙin soyayya. Ina son sauraron waƙoƙin soyayya ƙwarai, sai sa kowane lokaci inna ji waƙan soyayya nakan ji farin ciki ƙwarai. Amma na iya rera waƙa.

Eh, abun da, abun da yake sani dariya in nikan zauna ina tuna da wasu abubuwa da suka faru, ah, shekarun baya. Musamman akwai wani abokina muna tafiya da shi, ah, za mu je, za mu yi, za mu yi tafiya da shi za mu je wani gari sai muka tsaya tare da ma'aikata suka tsaye da mu. Sai ya fito yana ta zagin ma'aikatan nan. So da ya fito yana ta za-zagin ma'aikatan nan sai ogonsu ya zo. Ogonsu yana zuwa ya shirara mashi mari, yana marin shi ya ruga da gudu. To wannan abun duk lokacin da na tuna shi wallahi yana sani dariya ƙwarai. Yana, ina, ina tunawa sai abin ya dinga bani dariya saboda yanda naga abokina yana cika baki kamar wannan zai iya yin wannan abin ƙwarai. Sai ya zo kuma ya kasa, sai yana neman taimako. Abun nan duk lokaci ina tuna shi yana sani dariya.

Eh, ina iya bada barkwanci sosai ma, saboda ina kallon wasannin barkwanci, bidiyoyin barkwanci, ina sauraron su ƙwarai. Na iya barkwanci, a kowane lokaci in ma na yi magana cikin mutane abun yabi jikina, in na yi magana ma wasu nakan ba su dariya saboda barkwanci. Eh, saboda duk maganan da zan yi akwai barkwanci a ciki, mafi akasari.

Eh, aikin gida da na fi yi a kullum bai wuce aikin, aikin, eh shara ba. Shi dai ne kullum sai na yi shi ko ina so ko ba na so. Wannan in gari ya waye sai na yi shara. Ko wane rana in dai gari ya waye sai na yi shara.

Eh, ina kwana a ciki amma ba ko da wani lokaci ba saboda wani lokaci idan na kwanta a cikin wallah in na tashi sai in ji cikina yana ciwo. To kuma likita ya ce mini in rage kwana a ciki wani lokaci biyu da kyau ban cika yi ba gaskiya.

Eh, teburin da muke da shi a wurin aiki, tebur ne wanda ke ɗaukan mutum huɗu, wurin aikin mu. Kowa da kwamfutan shi a sama. Irin teburin da muke amfani da shi kenan. Wani lokaci kuma, eh, mu kan je wurin babban tebur wanda ke ɗaukan mutum sama da mutum goma. Dogon tebur ne, dogon tebur ne yana ɗaukan mutum goma. So wani lokaci mu kan je muyi munfani da shi indai muna da taro hakan ga wanda za'a yi magana da jama'a da yawa. Idan kuma ba mu da taro wanda za'a yi magana da jama'a, wani lokaci mun fi amfani da teburi wanda ke zaune dan mutum huɗu. Ya ma fi daɗin zama kuma yafi ka ji daɗin yin aiki da kyau da kyau ba tare da taron mutane da yawa ba. Taron mutane da yawa wani lokaci, zai iya takura maka.

Ranakun da na fi zuwa kasuwa gaskiya, na fi zuwa kasuwa ranakun Asabar da Lahadi saboda su ne ranakun da ba na zuwa aiki. Duk kowane lokaci duk abunda nake bukata nakan yi hankuri in bari sai ranan Asabar da Lahadi. To, ranan Asabar da Lahadi su ne lokutan da nake zuwa kasuwa. Ko da wani lokaci in je in sayi abin da duk nake bukata wanda zai ishe ni zuwa har zuwa ƙarshen sati zuwa ranan Juma'a. Nakan sayi abubuwan sati sati ne in ajiye. Na fi akasari abubuwan da nake kiran saboda ko da ina buƙatan abu rubutawa nake yi, rubuta shi nake yin ajiye saboda ranan Asabar da Lahadi bazan manta ba. Inna je kasuwa sai in sayayyana gaba ɗaya duk abunda nake nema in sayi.

Kusan ko wane lokaci ina amfani da intanet saboda ina, ina da amfani da Wi-Fi ne ba data ba. Ban kashe data na. Ko da wane lokaci, da gida da wurin aiki a kowane lokaci ba zaka ni nene, eh ba da intanet ba. Ko da wane lokaci ina da, ina da intanet ko da wane lokaci saboda da Wi-Fi nake amfani. Bama shi Wi-Fi ina duk wata a kowane wata muke biyan kuɗi.

Ah ina rubutawa sosai ma. Ina rubutawa saboda ko wane lokaci da wanan muke, a tsarin muke yin shi. Duk abinda muke, hakan a tsarin muke yin shi ko wane lokaci. Ba komai muke yin son rai ba. Ba komai muke yi son rai ba.

Eh ina zuwa, ina zuwa kallon fim nida yarinyana kusan ko wane sati makonni, makonni biyu muɗam gaishe da mu ga mu kalli fim sai mu dawo. Ba mafi aka sari da ba mu cika daɗewa ba gaskiya.

A wutan lantarki muna biyan kusan dubu dala ɗari, ɗari da ashirin wani lokaci ɗari da goma, a bunda muka fi biya kenan kowane wata. Okay ah, komai na daɗe wa.